Yaya kake zubar da shara? Idan za za a zubar da shara ana yin amfani da abubuwa kala- kala. Ana iya amfani da dustbin, ana iya kuma amfani da motar zubar da shara. Mu idan zamu zubar da shara, mukan bi wasu hanyoyi daban-daban. Hanya ta farko, farko zamu fara tara sharan ne a kusa da inda muke zama. Idan sharan tayi yawa a cikin ɗan dustbin ɗin da muke tara ta, daga nan sai a samu a fito da ita. Idan aka samu aka fito da ita za a ajiyeta a bakin titi. Su kuma masu mota wanda suke zuwa suna kwashe sharan, za su zo sai su kwashe sharan. Amma akwai ɗan kuɗaɗen da ake biya domin kwashe shara. Wannan kuɗaɗen ana biyan shi ne a wata. Duk gidan da basa biya za a daina an san sharansu. Sai dai su sami hanyar da za su je suna kai da sharan. Duk da dai yanzu shara ta zama kuɗi. Ita ma ba wai abin waste bane. Duk da ana amfani da ita wurin recycling da kuma sauran wasu abubuwan. Amma haka ya sa kuɗin da ake bayarwa na zubar da shara kuɗi ne yan kaɗan. Ba wasu kuɗaɗe masu yawa ba. Domin kuwa zaka ga duk sharanku bai wuce ku ɗan biyan 'yan ƙananan kuɗaɗe ba domin a zubar muku da ita. Shara kala kala ce. Akwai shara wadda zaka ga bata da wani illa. Akwai shara wadda idan ta yi yawa sai ta zama matsala. Akwai kuma shara wadda zaka ji tana wari. Irin sharurrukan abinci da ya lalace da abin sha da kuma kayayyakin itace da sauran su. Wa'innan sharan suna da wari. Irin su ne zaka ga ake kaffa-kaffa domin a je a zubar da su. Domin kuwa suna da takura. Za su takura maka wurin zamanka a gida. Domin sai ka ji gaba ɗaya yadda ka san ba gidanka ba kuma duk ka bika gaji saboda warin yana damunka. Yana da kyau kowa ya dinga ya ɗauka tsaftace muhalli a matsayin aikinsa. Ba wai sai dole sai anjira gwamnati tazo tayi ba. Kowa a lokacin da ya ga wani shara, ya tabbatar ya kawar da ita ko kuma ya san yadda zai yi ya matsar da ita ko kuma yadda zai yi tabar wurin. Domin wannan zai iya taimaka musu. Musamman idan aka ce maka lokacin da ruwa ke sauka da sauran su. Wanda wurin, wani ruwan duk shi ke gangara ya shiga cikin ƙasa kuma ya kasance idan ƙasa ta tsotse shi sai ka ga borehole shi zai dinga haɗowa. Idan borehole ya haƙo maka ka ga ruwa ne mara kyau kuma hakan ya faru ne saboda, haka ya faru ne saboda rashin gyara muhalli da kuma zubar da shara inda ya kamata. Kaga kuwa kuma ba wai ana amfani ba ne da irin wannan abin da ake kira da filter wanda yake tace duk wani cuta da wani abubuwa na ruwan da ke zuwa daga ƙasa. Wannan ka ga sai ya ja maka kuma ya ja ma maƙotanka. Shi yasa yake da kyau. Ko da ace maƙotanka ne ka ga ya tara shara to ka mai magana, ya san yadda za a yi a zubar da shi. In ma ba za a zubar da shi ba. Kai za ka iya yi domin kuwa aikin kowa ne gyaran muhalli. Domin idan aka gyara muhalli za a sami ingantaccen iska mai kyau, ingantaccen numfashi mai kyau da ingantaccen haske ma mai kyau. Wannan shi ne dai abubuwan da ya shafi shara da kuma zubar da shara.